Eh ina karatu kafin in kwanta ko kafin in kwana. Ina karan ina karatu, ina da takaddun da nakan karanta. Ina da takardu kamar rich dad poor dad. Wani lokaci nakan karanta littafi da sauran kayayyakin.